Gaskiya, na fi son fanka. Har AC ma ina so, kowanne ina so. Amma dai na fi son fanka saboda ita ce na saba da ita kuma a cikinta nake rayuwa. Wannan shine dalilina na wan da ya sa nace na fi son fanka. Ba dai ra'ayi bane ba me nisa, na fi son fanka kam dai gadan amfani saboda tafi sauƙin sha'ani kuma tafi sauƙin jan wuta. Shiyasa kawai na ce na fi son amfani da fanka. Amma a wasu ra'ayoyin, wasu yanayin kuma nakan fi son AC gaskiya saboda wani lokacin ita fanka idan ana zafi tana fifita amma ba lallai ka samu abin da kake so ba. Takan huro zafi wani lokacin. Zuwa da ita kuma AC za ta iya huro maka sanyi, duka inda kake kaji sanyi. Ya ka haɗa gurin, idan shago ne, idan ofis ne, zaka iy jin duka wannan wajen ya zama waje mai sanyi kamar wata weda ce ta sanyi a ciki in ka shiga. Sai dai advantage ɗin wannan, disadvantage ɗinshi idan ka fito daga ciki, zakayi jin cewa sanyin waje ko zafin waje ya maka yawa. Haka iya kamuwa da cuta idan baka saba ba akwai advantage da akwai alfanu na AC, akwai alfanu na fanka wanda kowanne za kaji kana son su. Nakan so su gaba ɗaya amma dai son da nake yiwa fanka, ya fi na AC.

Eh, nakan shan ruwan 'ya'yan itace sosai da sosai ma. Saboda ruwan 'ya'yan itace sukan ba da lafiya da ƙwari ga jiki, sukan taimakawa jiki don yin wasu abubuwa. Sukan taimakawa jiki sosai kan musamman ta fannin lafiya kamar misalin ruwan icen lemu, ruwan lemu, ruwan kankana da ruwan, da ruwan kwakwa. Sukan taimakawa jiki sosai kan musamman ta fannin lafiya kamar misalin ruwan icen lemu, ruwan lemu, ruwan kankana da ruwan, da ruwan kwakwa. To akwai 'ya'yan marmari da yawa inda suke da ruwa a cikinsu. Haka rake shi ma yana da ai'a yana da ruwa a ciki shi kuma nakan shan ruwan rake sosai a lokuta mabambanta. Haka gabana misali da ruwa na kankana, a kan haɗa lemu da shi. Haka wasu lokuta a kan yi amfani da ruwan mangwaro a kartashi, a goga shi a, a cire barkakin shi a yi lemu saboda suna taimakawa. Haka inibi shima a kan sha ruwan shi saboda ruwa ne mai zaƙi kuma yana da amfani ga jikin ɗan adam. Hakan ka ɗauki kwakwa. A galibin lokuta idan mutane suka zo siyan kwakwa, duk mai sayarwa sukan sawa a fashe ta a juya ruwan ta tukuna kafin a ɓare ɓawon ta. To wanne yasa ta ne? Haka kenan sun fahimci akwai alfanu a cikin wannan ruwa na kwakwa, haka yasa a kan tatse ruwan ta kuma a shanye shi ko kuma a yi wani maganin da shi. To shima yakan taimakawa kuma nakan yi amfani da shi a wasu lokuta.

Na kan yi amfani da kafofin yaɗa labarai da dama. Sun haɗa da Facebook, Twitter, Instagram, Telegram. Akwai WhatsApp, akwai LinkedIn, akwai Culibot. Culibot bot ne ba hanyar sada da zumunta ba ce. Akwai SMS message da kuma Pakasta. Akwai Pakasta, akwai Snapchat, akwai TikTok. Kowane su ina amfani da shi a lokuta mabambanta. Misali, kamar Facebook na kan je nan saboda na ga labarai wayanda suka shafi society da muke ciki. Abinda ya shafi na ɓangaren al'umma wanda za ka ga yawancin labaran da suke a Facebook, labarai ne da suka shafi society na al'umma, halayen da ake ciki da kalan ɗabi'u da fituntunu da alkhairai da suke faruwa a cikin al'ummomi musamman inda kake rayuwa kuma za ka ga galiban mutanen da suke gurin ka san su su ma sun san ka. To Facebook kenan. Sannan kuma a kan yi amfani da shi wajen sadar da mutane, tattaunawa, a gaisa da abokai, da wayanda aka taɓa haɗuwa da su, wayanda ma ba a taɓa haɗuwa da su ba akan gaggaisa a nan wajen. Haka Twitter, Twitter hanyar sadarwa ce da nake amfani da ita wajen nemo bayanai da suka shafi internet development abin da suka shafi ci gaba na internet kamar misalin sababbin ƙirƙire-ƙirƙire, sababbin bayanai da kuma samun bayanai daga manya sai kuma wasu lokutan mukan yi space mu tattauna da al'umma, conference kenan wanda kowa yana gida ba tare da an haɗu ba za a tattauna a samar da mafita sannan kuma a kan yi amfani da ita ta hanyar neman airdrop. Airdrop, menene airdrop? Wasu project ne sababbi da suke zuwa su ce za su ba da kyauta akan abun da za su yi na project ɗinsu. A zo ayi wani aiki taƙaitacce ko wani game ne za a buga ko wani transaction dai za a buga a kan manhajarsu ta hanyar da za a samu kuɗi. To akan yi amfani da Twitter wajen nemo irin waɗannan bayanai galiban musamman a nan ƙasar Hausa. Sannan akan yi amfani da ita Twitter dai a yaɗa labarai wanda suka shafi manyan mutane da kuma neman wasu manyan mutanen a gurin saboda wuri ne na manya. Haka in ka tafi Snapchat. Snapchat shima manhaja ce ta sada bayanai, tattaunawa abu tsakanin abokai da kuma yin story na bayanai. Abin da kake sayarwa ka tallata sa a gurin sannan ka yi hoto, ka yi editing hoto duka a wajen. Haka shi ma TikTok suna kusa kusa kamanceceniy da snap amma marabarsu dai kam tana da yawa. Akan yi amfani da TikTok wajen ɗora bayanai da suke na bidiyo ne ƙanana haka na yin isarwa da duniya wani samfurin al'amari da kake da shi. Haka LinkedIn waje ne mai girma da ake amfani da shi. Manhaja ce da ba kowa ma ya cika amfani da ita ba. Ita ma akan yi amfani da ita. Naka yi amfani da ita wajen nemo bayanai, muhimman bayanai wayanda suka shafi scholarship da wasu abubuwan da suka shafi lafiya da halayya na mutane.